Ina cin iri-irin abinci a wurin aiki. Wani rana zan iya cin shinkafa da wake da safe, wani rana kuma zan sha koko, wani rana kuma in sha kunun gyaɗa, wani rana kuma in sha shayi da safe. Wata rana kuma sai ka gan na kawo golden in sha ta da madara a wurin aiki.

Jadawalin wurin aikin mu muke fara aiki daga karfe bakwai zuwa karfe goma sha ɗaya da minti arba'in da biyar. Sai mu tafi hutu a samu a ci abinci zuwa karfe sha biyu da minti hamsin. Bayanan saman koma mu cigaba da aiki zuwa karfe biyar da minti arba'in da biyar wata daga karfe huɗu da na shina overtime.

In babu wutan lantarki na amfani da janareto wato wuta mai amfani da mai kenan. Sai in kuna kuma in babu kuɗin mai sai in jaurar abokanai da suke amfani da abunda aka ce dashi sola wato wuta mai amfani da rana kenan.

Eh, ina cin salati amma ba ko wanne lokaci ba. Yanayin da aka yi salati din. Wasu da bin gaskiya wasu basu iya yin salati ɗin salati ba. Sai ka gan sun yi shi ba su sa mishi mai na shi ya ji da kyau ba. Kagan mutum na cin ganye kamar akuya. To shi ya sa ina zaɓa wurin da in ke cin salat.

Tafiya na fa yana bi yanayin da na kama kaina ne. In kam anani ma abu a wurina, kuma zan kai sako da ake nema shi. Maza-maza ta yawa ka gan na tafiya da sauri. Amma haka ba, ban tafiya da sauri ba. Na fi son tafiya a hankali. Domin tafiya a sauri yana taɗa ƙura a ƙafa. Kaga ƙura ya ma mutum yawa ƙafa. To na fi so in yi tafiya a hankali.

A ranar haihuwar, ba wai ana biki sosai ba wata lokaci dai ana biki in akwai kuɗi, za a kawo jama'a su zauna a shaƙata, ayi yanka akuya ko kaji a zauna a babbaka ta. Ana ci, ana sha, ana farin ciki a cikin zumunci da juna.

Ba na cika tsarkake gida haka, saboda me ni ba ɗan addini bane. So tun da ni kawai zama a cikin gida kawai nake. Iyaka kawai ace ina tashi in ma kai na addu'a, Allah ya taimake ni, ya lura da ni, da zan fita yau, ayyukan da zan yi yau, ya duba mun amma wai tsarkake gida wai saboda wasu abubuwa haka banda lokacin wannan. Ko abin na yarda shine Allah ke lura da mutum, Allah ke duba mutum.

Ba na, yanda nake shirya ayyukana shine kamin ranar da, ace da daddare kamin wa she gari, daga na gaba kar rubuta abubuwan da zan yi, inda zan tafi, ya za su kasance, ya zan, ya zan, ya zan kashe kuɗi ranan, me zan ci, me da me. Hakan nike ayyukana, nike shirya ayyukana.

Nisa tafiya da ƙafa da nake yi ataƙaita zan iya tafiya kamar kilomita biyar, kilomita shida. Yana yin wurin da zan tafi ne ko kuma in ya zama dole ba abun hawa to sai inyi tafiya haka. Amma in ba wai ya zama dole ba, tafiya ƙafa kilomita biyu ko uku de haka amma in ya zama dole zan yi fiye da haka.

Ina sa, ina sa tabarau amma ba wai saboda ciwo ko nawa ba. Ina sa tabarau na ɗan gayye dai kawai. Shi ne kesa, na keda tabarau kuma masu tsadarnanne ana saidasu daga dubu goma sha zuwa sama. Yana sani ina fita da kyau kaga, nayi haske, na yi gangariya.

Afi so lokaci tana yamma haka, lokacin da rana ta riga ta sauka. Wuri ya riga don fara sanyi haka. Komai ya zafi yake. Ka je wuri yaɗa yin sauki. Ba zafi, ba sanyi. Ɗiɗiɗiɗiɗe. A lokacin ranar da ya fi sauke nan. Ya sa karfe huɗu zuwa karfe shida.

Ina cin tafarnuwa a abinci ba a ɗanyen shi haka ba. Innasa a baki tana wari sosai amma ko da yaushe na san magani, yana maganin abubuwa da yawa. Ba kaɗan ba. Amma ka ga tafarnuwar nan a ɗanyen shi gaskiya yana wari a baki idan ka ci shi. Ba wanda zai so ya yi kusa da kai. Kana magana kowa na kauda fuska.

Apps da nake amfani da su da yawa a wayata shine WhatsApp da Twitter. Banda WhatsApp da Twitter sai Candy Crush da nake buga game wato lokaci da ina ji bana da abin yi ko kuma data nata kare to sakaga na shiga ina buga Candy Crush. Banda ita kuma sai Spotify da nake jin music kowanne lokaci. Wannan dai bana yi awa biyu ba shiga Spotify na kunna music ba, wata sauti kenan ake ci.

Ba na rera waƙoƙi lokacin wanka. A da dai na ke yi, amma daga baya da aka ce wai murya na ba daɗin ji a waƙa, to na zuna dai na rera waƙoƙi lokacin wanka. Ni kawai ma yanzu sadako in zo na ji waƙoƙi a waya ko a rediyo wato MP3 kenan. A'a ba na rera waƙoƙi haka dai.

Eh, ina bada shi amma ba kowane lokaci ba. Yane yi da muka gan kai mu da abokanai na. In lokacin wasa ne, eh to zan iya. Manzo a yi dariya amma ba lokacin ba gaskiya. In ba da abokanai na bana yi, bana bada bakunci domin ka san ko waye bane ya suke doka irin wasannin nan ba. Kamin ka je ka yi wani ya hau shi ta juye ta zama fada.

Abin da ke yi saboda nasha rashi shine ina zuwa gidan ƙwallo in kalla ƙwallo ko kuma in je gidan hutu in sha lemu, mai sanyi a ci nama ko a ci abinci. Ban da haka in je in buga snooker ko kuma table tennis. Ban da shi sai buga game a TV kenan.

Eh na shiga damuwa haka, ina cikin damuwa ina neman abokanai. In zauna da su, in hira da su, suna tunanin na yi fitasawar. Wani lokaci kuma zan iya je wurin ummina in gaya mata game ke damunana, in gan ko zata nema mun amsa abin da ke damuna.

Yawan danginmu gida mu guda goma ne. Muna da mazaje guda shida da mata guda huɗu. Matayen daya ta yi aure dai amma uku ba su yi kuma. Hamza mumman bawan da ya riga ya auri ƙo.

Gaskiya ni ina samun kuzari da safe ne. In ya wuce safe zuwa rana ko yamma haka ƙarfi ya riga ya ƙare ko kaji kyeuya yafara shigo min jiki. To bana samun kuzari da yamma. Da safe na fi samun kuzari, inyi abunda zan yi pakapaka.

Wurin da nake son ziyarta ko ina zuwa ziyara shine wuraren iyayena ko gidan abokanaina. In na je wurin iyayena nayi kaman sati biyu ban gansu ba sai inje in gaishe su mu yi hira da su. Abokanai kuma ina zuwa gidansu kaman sau ɗaya a sati haka. Mu je a gan juna saboda abokanan kore da kuma abokanan arziki ce.

In na siya abubuwa da yawa, ina siya barkono, kayamiya, ina siya nama, ina siya albasa, in siya su biskit, dasu kuli-kuli da rogo da kubewa da abubuwa dai da yawa dai ba zan iya lissafa ba.

Ba ana iya jefa dutse da nisa. Hannuna ba sa tun lokacin da na karami. Ba iya jefa da nisa ba. Iya ka ko in na jefa dutse ma ba ya kai koyi na ma. Ba so koyi a zai yi aiki a kan hannuna da iya jefa da nesa ba. Ko da shiga ma ba abun da muke yi da zancen jefe. So ka ma ba shi da amfani a wurina.

Wallahi ban so ɗakina yayi haske. Na fi so ɗaki da yayi duhu. Ko'ina tai yi duhu, kada ko haske ta shiga. Masan ma, ina kalla fim, ina kalla fim a TV. Ka gan ɗakita yayi duhu, wall, masan ma fim masun baɗi ba, mutane tsoro ɗin nan. Zaka gam ana cin mutane danye, ana kashe kashe, ana shuke mutane da wuƙa, to na fi so in kalla irin ta a cikin duhu, ban so in haske.

Ai to, ai kiran bidiyo ba ni na fi so wa ke nan. Wanda kiran bidiyo ba, na fi so na kira mutum yana, yana ganin shi. Masana'ar wanda muke soyayya da su, wanda muke, muke son juna, kamar budurwata na kira ta a bidiyo, siga muna bayyanar da juna, muna, muna kwantama da juna zuciya. Ga su dai abubuwa da yawa ne ko iyaye na mana na isa da su. Na je wani kasan gari, na fi so yin bidiyo da su fiye da kira da ba a ganin juna.

Aikam lallai ina iya duba lambar QR da wayata. Ina buɗe kamera na a kamera na a ko wurin da ake ce scan wata in duba, in duba, in nema kenan, in nema QR sa in yi using wayata in yi scanning. Sai ita ba ta dashi sa in yi abun da zai yi da QR code. In za in browse ne, zan shiga waya ne gizo in yi wannan to haka ne.

Eh, ina sanya safa kullum. Ina tashi da safe, kamin na dawo daga aiki ne, son shanya ta a waje ta samu ta sha rana, iska ta buga ta kar ta yi wari. A wurin aiki kuma da rana, lokacin hutu, wato irin su ƙarfe goma sha ɗaya zuwa ƙarfe goma sha biyu, sai in shanya ta a rana, saboda duk wari da zai yi, sai rana ta buga ta, i hana ta wari.

Ai irin wasanni da ni ke yi a waje kai gaskiya, in wani ma ya gan ni ma zai ce kai yaro ne, me yasa kake wasa kamar yaro? Ina son buga kwallo, ina son buga tebur tenis, ina son, ina son dai abubuwa dai dai da yawa. Wasa da mota ma duk ina son yin ta. Wada shi ke wasanni dai kala kala dai da iri iri.

Ranan zuwa kasuwa ta ran sati in ke zuwa kasuwa saboda ba na samu lokaci daga farawan makoki zuwa daga ran Litinin zuwa ran Juma'a ba na samu lokaci. Sai ran sati in ke samu lokaci zuwa kasuwa. So lokacin da in ke zuwa kasuwa in je maybe in siya nama haka da wasu ɗan kayan miya na dafuwa.

Waya na fa ina caji waya na minti mintoci. Ina caji tap, bani da lokaci, duk lokacin kawai da na gan batir na ya ta soka kawai ina sa ta a wuta ne. Ko in sata a wuta lantarki, ko in sata a power bank, wato jakar wuta kenan ina sa ta wurin tayi caji, ko kuma in sa ta a solar wato ranar wuta.

Ware ra'ayina gabaki ɗaya a wurin aiki. Bana kuiya, bana gunaguni kamin in yi aiki, duk abun da na gaya muku nan da nan zan sa jikin in yi, domin na san abin da ya kawo ni wurin aiki yana yi aiki. In ina gunaguni a wurin aiki, za ka ga nan da nan za a nemi yanda za a yi a kore ni, a kawo wani, da akwai wasu da yawa a waje da suke neman aiki da in keyi, da ni ina nan ina gunaguni a kai.

Ai fim da nake so ka lo shi ne irin su fim na su India fim wato babba su baho bale kenan, da su Chinese fim na su Jet Li, da su American fim na su Commando, lokacin da ake kashe kashe, fim da ake, ake zuwa ya yaki, daga su sojoji suna harbin bindigogi ana jefa su bomb to irin fim da nake so in kalla.

E, launi da ni ke na fi so shi ne launi mai ruwan toka. Yauwa da mashi baya cika nuna datti haka da yawa. Amma launi mai ruwan kalan sama. Wato ana ce da shi ita a turanci blue. To in ka hada ruwan kalan sama da ruwan kalan toka, eh, eh, zan kagan ta fitan ma da launi mai kyau.

Eh a da dai ina son sam hula, sai hulla da ana ce da ita pickup ba, bana hullan yan Arewa wanda ana kisa shi da jan biya. A ka san dai saboda ni pickup na ina tare rana, ina hana rana buga fuska. A wannan wancan kuma shi ina sa iska baya shiga kai, ka ga nan da nan ka fara zufa a kai son ko na kama zafi.

Kap, kap, kap. Ina son madara ba kaɗan ba. Ina son madaran kwalba, ina son madaran gwangwani, ina son garin madara, ina son madara mai zaki, ina so wani madara da ake ce, ake ce da shi a Turanci mai ake ce ba, eh, tin evaporated. Ehe, wato a Hausa ban taɓa ban riga naji me ake kiran shi da Hausa ba. Ina son irin madaran. Kai madara yana gyara jiki ba kaɗan ba.

A yanzu dai da ake sanyi haka kowane lokaci a cikin bargo nake, da safe, da yamma sai dai lokacin da ina wurin aiki. Ina wurin aiki domin ba da daman kwanciya saboda ba zan samu amfani da bargo ba. Amma da zalla na kai gida har na yi wanka a cikin bargo nake a saman a saman kujerar zama ina kallon fim.

Ya, eh, dagantakar na da abokan, abokan wurin aiki to koɗa shi ke wasu lokaci ana haye na da juna, wasu lokaci kuma a shirya a samu a ci abinci a wurin nan da akawo shawarar ya za samu cigaban wurin aiki. Abubu abubuwa wa dai da yawa da ake yi dai tare da juna, amma kuma ya aka samu masala da juna ana shiryawa.

Eh, ina koya wata yare. Ko zan ce na iya wata yare kamar turanci haka, na iya turanci. Tun lokacin da ina ƙara mi too, daga na ƙare koyan turanci da na je garin inyamurai wato Gabas kenan. Na je ina koya, ina koya inyamuri na zona ɗan iya inyamuri, ina wasu maganganu amma da na dawo arewa kuma gaskiya na azun na ɗandan samu wasu ƙananan masalha da yin yaren amma ina ji ɗaya ɗaya yare.